Kana shan madara? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina shan madara. Tabbas ina shan madara. Ina jin daɗin madara. Madara yana ƙara mun basira, yana ƙara mun kwarjini, yana ƙara mun komai. Ina shan madara musamman a azumin watan Ramadana. Madara ina yin shayi da madara, inayi tuwon madara, ina abubuwa da madara. Madara ai abu ne wanda ake so. Ba kowa bane yake da kuɗin siyan madara. Ni kuma ina siya kuma ina amfani da shi.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Na gode da wannan tambaya taku. Ranar Juma'a shine ranar da tafi kowacce kyau a mako, saboda rana ce mai girma, rana ce wanda ake samun albarka sosai a cikinta. Mutane da yawa sun fi son ranar a mako. Tafi gajarta amma tafi albarka. Sannan a cikinta ne ranar ƙarshe. Mu mabiya addinin islama muke tsammanin za'a kulle duniya.

Kana ci da cokali ko hannu? Na gode da wannan tambaya taku. Ina ci da cokali kuma ina ci da hannu. A cikin biyu ban san wanne na fi so ba, amma wanda na fi amfani da shi cokali a kan hannu. Nakan jima ban ci da hannu ba, sai ci da cokali. Amma ban san wanne na fi so ba. In wanda nafiyi dashine cokaline to indai hakane zan iya ce nafiso cokali akan ci da hanu.